Mai tambaya ya ce nawa takalma na ke da su. A gaskiya idan ka duba ma'ajiyar takalma na, za ka ga cewa ba ni da su da yawa kamar yadda wasu suke da su. Takalma na gaba ɗayan su ba su fi guda bakwai ba amma kowane takalmi da na ke da shi yana da amfaninsa na musamman. A matsayina na mutum mai faɗi tashi, na fi mayar da hankali ne ga inganci da kwanciyar hankali fiye da, fiye da yawa. Bari in ba ka labarin adadin takalma da kuma yadda na ke amfani da su. Takalma kason na ɗaya, takalman aiki. Ina da su ne guda biyu. Ina da takalmi kusan guda biyu waɗanda na ke amfani da su musamman don zuwa shagon magani. Waɗannan takalman su ne, waɗannan takalman su ne mafi muhimmanci a gare ni saboda suna da laushi a ciki. Tun da nake ɗauki, tun da nake ɗauki saɓo'i da dama a tsaye ina hidima ga mutane har zuwa ƙarfe shaɗin na dare, ina buƙatar takalmin da ba zai yi min nauni ba ko ya sami ciwon ƙafa. Yawanci launin, yawanci launin baƙi ne ko ruwan ƙasa don su, don, don, don su dace da kowane irin kaya da na saka. Takalma kashi na biyu, takalman motsa jiki. Su ma waɗannan ina da su guda biyu. Bayan na aiki, ina da sneakers guda biyu. Ɗaya nake amfani da shi idan zan hau keke don motsa jiki. Ɗayan kuma na fita, na fita ne idan zan ɗan zagaya gari in ziyarci abokai a ranar hutu. Waɗannan takalman su ne, waɗannan takalman suna sa, suna sa ni inji, suna sa ni inji matashi kuma suna tafiyar, suna, suna, suna kuma tafiya daidai da yanayin Redmi sha huɗu C dina. Idan na fito domin shaƙatawa suna da sauƙi kuma suna da tafiya ta daɗi. Takalma ƙarshe na uku sune takalman ado ko biki. Waɗannan su ma ina da su ne guda biyu. Ina da takalmi guda, guda ɗaya na fata wato leather shoe wanda nake ajiye shi na musamman dur ranaku na, dur ranaku na alfarma. Kamar idan zan tafi ɗaurin aure, taro na musamman ko kuma idan zan tafi masallaci ranar Juma'a. Wannan takalmin bana, bana, bana yawan saka shi amma yana nan a goge kullum dun kowane, dun kowane lokaci bukata ta taso. Takalmi na hutu kuma shine na ƙarshe shine takalmi guda ɗaya da nake dashi ina dashi guda biyu suma wati silifas. Tabbas ba zan manta da silfas ba. Ba zan manta da silfas dina ba. Ina da guda ɗaya wanda nake amfani da shi a cikin, a cikin gida kawai don kiyaye tsafta, don kiyaye tsaftar ɗakina wanda nake sharewa kullum. Ɗayan kuma na amfani ne idan zan ɗan leƙa waje ko in ɗan tafi masallaci na kusa da gida. Su ne takalma da nake fara sawa da zaran na cire takalma, da na, da zaran na cire takalman aiki na idan na dawo daga shagona ƙarfe shaɗaya na dare.

Me tambaya yana tambaya ne ko ina da fanka a rufin ɗaki. Eh, gaskiya ne, ina da fanka a rufin ɗaki kuma tana da, kuma tana ɗaya daga cikin kayan aiki da nake gani da muhimmanci sosai a rayuwata, yau a rayuwata ta yau da kullum. Ko da yake na gaya maka cewa ina son AC saboda sanyi amma fankar rufi wato ceiling fan tana da wani matsayi na musamman wanda ba za a iya waye gudunsa ba.

Mai tambaya yana tambaya yace, "Yaya jadawalin aikina yake?" Idan ka duba jadawalin aikina na yau da kullum, za kaga cewa rayuwata tana tafiyane akan tsari mai kyan gaske. Koda yake, aikin shagon magani wato medicine store yanada kalubalai sosai. Jadawalin nan shine yake taimaka mini wajen daidaita tsakanin hidima ga al'umma, kula da kaina da kuma samun lokacin hutu da nake gaya maka. Abunda yakamata ka fahimta shine, bari in gaya maka tsarin jadawalin da nake bi a yau da kullum saboda aikace-aikacena. Abu na farko shine bangaren safiya, shiri da nutsuwa. Kullum nakan tashi da safe don in samu lokacin kaina. Bayan nayi addu'a da gaishe-gaishe, abu na farko da nake yi shine share ɗakina fes yadda na saba. Bayan na gama tsafta, nakan ɗanyi wasu motsa jiki na minti goma don in shirya, don in shirya jikina ga tsayuwar shago. Daga nan sai in yi wanka, in goga haƙora, in karya sannan in fita wurin aiki. Abu na biyu kuma shine bangaren rana, aiki a shago. Ina isa shago kusan ƙarfe takwas ne ko kuma ƙarfe tara na safe. A nan ne babban aiki yake farawa. Jadawalin aiki a shago ya haɗa da: Abu na farko, duba sabbin magunguna da aka kawo da loda su a kan kanta tsaf. Abu na biyu, tantance takardun sayan magani wato prescription da bawa kwastomomi shawara. Abu na uku, tabbatar da cewa tebura na yanada tsari don kada asamu kuskure. A wannan lokaci, a wannan lokacin nake kasan, nake-nake kasance cikin hidima sosai, amma ina ƙoƙarin samun lokaci sallah da kuma cin abincin rana. Abu na uku kuma shine bangaren yamma da dare tsayuwa har ƙarfe sha ɗaya na dare. Wannan shine lokaci da aka fi samun kwastomomi, musamman mutane da suke taso daga wasu ayyuka. Jadawali na na yamma yana buƙatar haƙuri sosai. Nakan tsaya a shago har sai ƙarfe sha ɗaya yayi. Abu na huɗu kuma shine bangaren dare, hutu da shiga yanar gizo. Da ƙarfe sha ɗaya na dare na koma gida, nakan cire takalman aiki, in saka silfas dina bayan, bayan naɗan, bayan na ɗanci wasu abu mai sauƙi sai in ɗauki wayata wato Redmi 14C. Wannan lokacin daga ƙarfe sha ɗaya da minti talatin zuwa ƙarfe ɗaya nawa ne nake musamman anan nake. Abu na farko a wannan lokacin shine yin hira da dangi da abokan arziki. Abu biyu kuma shine duba labaran duniya da wasanni email. Abu na uku kuma shine goga haƙori kafin in kwanta da ƙarfe ɗaya na dare in samu barci. Wa'annan sune jadawalin aikina da kuma jadawalin ɗaya shafi rayuwata ta yau da kullum.

Me tambaya yana tambaya na yace yaushe nake cin abincin dare. A gaskiya, ina da lokaci musamman wanda nake cin abincin dare. Ba don komai ba saboda yanayin da nake tashiwa daga gudan aikina a makare sosai da sosai. Lokacin da nake cin abincin dare shine ƙarfe takwas a lokacin da nake gudan aiki. Saboda idan har na ci abinci bayan nadawo gurin aiki ne, abincin da na ci zai kasance guba naku kuma cuta a cikin cikina.

Mai tambaya yana tambaya ce, "ina kake ajiye hotunan wayarka?" Ma'ana dai, na ne nake ajiye hotunan wayarta. A gaskiya hotunan wayarta suna da gurare kala-kala inda nake aje su gurare ne mababbanta. Amma bari in gaya ma inda nake ajiye wayata hotunan a cikin wayata da kuma dalilan da yasa nake ajiye su wuri na farko shine a cikin galari, galarin waya. Ba dan komai ba saboda in shiga inga hoton ahali da kuma nawa wadda nake da buƙatan gani. Shi galari da ke tunda babu mabuɗin sirri a cikinta ana iya shigan ciki da wuri, ana iya shiga cikin shi da wuri sannan a ɗauko abun da ake so a ɗauko domin a tura wani ko kuma a gani a kulle sa. Wuri na biyu kuma ana kiran sa da Google Drive. Shima dai guri ne wanda da bashi da security ko kuma in ce bashi da mabuɗen sirri amma kuma guri ne wanda zai baka dama ka ajiye hoto ba ta, ba, ba akan wayarka ba ta zauna tana kan cloud wato yanar gizo a saman iska kenan. Lokacin da kake da buƙatan hotonka, kana buƙatan email naka ne ka shiga sai kaje ka ɗauke su a wannan gurin. Waɗannan sune gurare guda biyu da nake amfani dasu gurin ajiye hotunat a.

Mai tambaya ya ce, "Yaya nake son dafa ƙwai?" gaskiya tunda nike mutum mai son gishiri-gishiri, wato abun soye-soye, kuma nake dawowa gida a makare dafa ƙwai a matsayin na soye-soye. Shine wanda na fi so, amma ba ko wace irin soyawa ba. Ina da nawa salon na musamman wanda nake jin daɗinsa. Idan na dawo daga shagon magani.

Mai tambaya yana tambaya ya ce wani irin nama na fi so? A gaskiya idan aka zo maganar nama, gaskiya ba zan ɓoye maka ba, naman rago shine babban zaɓina wanda nake ji da shi fiye da kowane nama. Tunda na giya maka cewa na fi son abinci mai gishiri gishiri da yaji, namar rago yana de wani irin zaki na masaman da maiƙo wanda yana tafiya daidai da ɗanɗano. Ga dalilan da ya sa nake son naman rago. Dalili na farko shine ɗanɗano da ƙanshi. Lallai shi naman rago idan ya sami yanka mai kyau, sannan kuma aka gyara sa da kyau, sai kuma aka gasa sa da kyau yana bada wani ƙamshi ne na musamman sannan kuma ɗanɗanonsa ba a misalta sa da wani nama musamman ma a gurina kenan. Abu na biyu naman sa a matsayin mata-ma-matayi-mataimaki. Nakan yi amfani da naman sa a lokacin da nake maraman rago na rasa, amma duk da haka wani sa'in gwara in haƙura da naman ma kwata-kwata dan in yi amfani da naman sa. Saboda ba don kome ba na fi son naman rago. Abu na uku kuma naman kaza. Bana ƙyamar naman kaza amma a gare ni naman kaza abinci-abinci-abinci ne na hutu ko na lokaci, yau da kullum kenan. Abu na biyar shine kula da lafiya. Gaskiya tunda ya kasance ina aiki a masana'antar lafiya, nakan yi amfani da naman rago ba don kome ba saboda kiyaye lafiyata da kuma cire kai na cin-cin naman da zai iya kama ni haɗari.

Mai tambaya ya ce, kana jin kukan zakara ne da safe? Gaskiya ne, nakan ji kukan zakara kusan kowace safiya. Kuma wannan kukan yana ɗaya daga cikin ala-ala-alamun da suke sanar da ni cewa sabuwar rana ta fito, ko da kuwa idanuna har yanzu suna nauyi saboda barci ƙarfe ɗaya na dare, ƙarfe ɗaya na dare. Bari in faɗa maka yadda kukan zakara yake da tasiri a rayuwata ta faɗi tashi. Abu na farko, agogon halitta. Kukan zakaran nan tamkar agogo ne na halitta ko da yake ina amfani da wayata wato Redmi sha huɗu C don saita ƙarar agogo alam a turance kenan, kukan zakara yana da wani irin saƙo na musamman. Yana tunatar da ni cewa lokaci ya yi da zan tashi in gabatar da addu'o'i, in share ɗakina kuma in shirya wa sabuwar hidima a shagon magani. Sautin yana da ratsa jiki, musamman idan gari ya fara yin fari fari. Abu na biyu kuma shine nutsuwar safiya. Akwai wata irin nutsuwa da nake ji, nake ji idan na ji zakara yana kuka. A wannan lokacin, garin yana yin tsit, babu hayaniyar motoci ko ta mutane. Wannan shine lokacin da nake jin numfashina ya fi yin sanyi da tsabta. Kukan zakara-kukan zakaran-kukan zakaran yana sa inji cewa har yanzu akwai sauran ala-alaka tsakanin mu a rayuwa rayuwar karkara dukda cewa muna cikin birni muna aiki da na'urori da magunguna na zamani. Abu na uku, kalubalen ƙarancin barci. Wani lokaci idan na dawo gida ƙarfe sha ɗaya na dare, na daɗe ina duba wasiku email har ƙarfe ɗaya, kukan zakara nan nakan ji shi kamar ya yi safe da yawa.

Mai tambaya ya ce kana iya rera waƙa. Ansata ita ce gaskiya ne. Ina iya rera waƙa, amma ba wai ni mawaƙi ne na sana'a da ake ji a rediyo ba. Nakan rera waƙa ne a matsayar hanyar rage damuwa ko kuma nuna jin daɗi yayin da nake gudanar da ayyukana na yau da kullum. Bari in faɗa maka yadda nake amfani da waƙa a cikin wannan rayuwa tawa ta faɗi ta shi. Abu na farko shine waƙa lokacin share ɗaki. Duk safiya idan na tashi zan share ɗakina, nakan rera wasu sanyayukon waƙoƙi. Wannan yana sa aikin yayi mini sauƙi kuma in gama shi cikin nishaɗi. Ka san idan mutum yana waƙa baya jin nauyin aikin da yake yi. Nakan rera waƙoƙi da suke da ma'ana waɗanda suke ƙarfafa giwa ko kuma sauƙi nuna godiya ga Allah. Misalin ɗaya daga cikin waƙoƙin nan sune waƙar Rarara da yake cewa.

Mai tambaya yana tambaya ya ce, "Nawa kuɗin lantarki a wata?" Babbar magana, gaskiya ne. Batun kuɗin wutar lantarki babban kalubale ne a zamani, a wannan zamani, musamman zamani na ishirin da shida. Musamman ga wanda yake amfani da AC da fanka kuma yake son ganin ɗakinsa ya kasance da haske sosai. Tunda ina amfani da mitar lantarki ta zamani wato prepaid meter a gidana, kuɗin da nake kashewa yakan canza dangane da yadda na yi amfani da kayan lantarki na. Amma ga yadda lissafin nawa yake a wata. Abu na farko shine kimanin kuɗi da nake kashewa. A matsakai-a matsakaita nakan kashe kusan naira dubu goma sha biyar zuwa ashirin da biyar a wata wajen sayan kayan lantarki. Wannan kuɗin ya haɗa da abu na farko, hasken ɗaki da caji. Cajin wayata wato Redmi sha huɗu C da na'urar computer da nake amfani da ita. Abu na biyu fankar rufi wanda nake bawa wada nake bar barwa wanda take juyawa domin taban sanyi a cikin ɗaki. Abu na uku shine AC ko kuma a ce mata air conditioner da, da turanci. Ɓangare na biyu kuma ita ce dabarun rage kashe kuɗi. Dabarun da nake amfani da shi gurin rage kashe kuɗi wato na lantarki ke nan. A matsayina na mutum mai fafutuka, nakan yi amfani da wasu dabaru don kada kuɗi su yi yawa. Dabara na farko ita ce kashe AC duk lokacin da banda buƙatar AC nakan kashe ta saboda kada ta ja wutar lantarki da yawa. Dabara na biyu ita ce koren fitilu. Nakan kashe fitilu suma lokacin da banda amfani da su saboda kar su ja min wutar lantarki da yawa. Dabara na uku ita ce amfani da energy saving bulbs wato ƙwan wuta wanda suke saving na wutar lantarki sosai da sosai. Babban cin lokaci, kuɗin wutar lan-kuɗin wutar nakan, nakan tashi a lokaci zafi da kuma lokacin sanyi. A lokacin zafi, zafi kuɗin wuta yakan tashi sosai saboda nakan amfani da fanka da kuma AC. Amma a lokacin sanyi kuɗin wutar takan ragu saboda ban amfani da irin wannan abubuwan masu jan wuta sosai.

Mai tambaya yana tambaya yace wani irin tufafi nake so ko kuma nafison sakawa gurin amfani dasu. Gaskiya ne, tunda nake aiki a fannin lafiya kuma nake mu'amala da mutane daban-daban kowace rana, zaɓin tufafina yana da matuƙar muhimmanci. Na fi son tufafi da suke da abubuwa guda biyu. Abu na farko shine mutunci, abu na biyu kuma ita ce kwanciyar hankali ko kuma a ce comfort a turance. Ga yadda nake tsara shigartawa. Shiga ta farko ita ce shigar gargajiya ko kuma ka ce mata kaftan. A mafi yawan lokuta, musamman idan zan tafi shagona na magani, na fi son saka kaftan tana ba ni wani irin ƙwarjini da mutunci a idon kwastamomi na. Ina son ɗinka, ina son ɗinkin da, da, da ya dace da jikina, wato ko kuma ka ce mata fitted, amma ba mataccen ɗinki ba. Domin nakan buƙace in yi zirga-zirga a cikin shago ko in hau keke na. Yawanci nakan zaɓi, nakan zaɓi launuka masu natsuwa kamar fari, ruwan toka ko shuɗin sararin samaniya. Abu na biyu kuma shine shigar ofis. Wani lokaci kuma, musamman idan ina da taro da sauran masu harkar magani ko kuma idan ina son in ɗan canza yanayi, nakan saka wando mai laushi wato chinos da riga mai saje ko kuma ka ce mata t-shirt. Abu na uku kuma ita ce tufafin hutu. Akwai lokacin da ban da aiki a shago kuma ina buƙatar in yi hutu a gida. Nakam amfani da tufafi masu sanyi da kuma tufafi wanda basuda nauyi sosai misali, ita ne kawai vest da gajeren wando mutum ka yi zaman kada shi a gida.

Mai tambaya yana tambaya na, me nene yake sa ka yi dariya? A gaskiya, abubuwa da yawa da suka ƙunshi cikin rayuwata da kuma abubuwan da nake gani yau da kullum sukan sa ni dariya. Misali, tun da ya kasance ina aiki a shagon magani na gangar mutane masu barkwanci da yawa kala kala. Wani zai zo maka yana da buƙatar taimako ne ko kuma ya zo maka da damuwa. Sannan kuma a ƙarshen maganar zai nuna maka ga irin maganin da yake so ka ba shi amfani da shi ka ga wannan abin dariya ne ba kaɗan ba, saboda ba kome ba ya kawo maka matsala ne sannan kuma ya nemi maganin matsalar sa da kansa, wato ilimin ka bai aiki a wannan gurin ba. Sannan ɗaya daga cikin abin da yake sa ni dariya shine in na kalla comedy a social media wato yanar gizo. Musamman comedy na yara ƙanana mai abin dariya. Ba kuma komai ba yake sa ni abin dariya na uku kamar kallon animation wato fina-finai wanda suke na manya ne amma kuma a fasali na yara. Waɗannan su ma sukan ba ni dariya sosai da sosai matuƙa.

Mai tambaya yana tambaya na wane malami ne na fi so. A gaskiya ina da malamai da yawa da nake son su kuma ina da malamai ta fanni da yawa daban daban da nake son su. Bari in baka jadawalin malamai da kuma fannin da ya sa kuma nake son su. Idan ka zo fannin addinin Musulunci, malamin da nake fijin daɗin shi kuma malamin da nafi son shi shine Sheikh Albani Az-Zaria. Malami ne mai ilimi ta ɓangaren addini sosai musamman ta ɓangaren fiqhu da kuma hadisi. Kuma malami ne wanda ya karanci boko sosai ta fannin kwamfuta da kuma sanin na'ura. Malami ne wanda yake magana da fasaha da kuma ilimi a cikin duk wani abun da zai furta a bakinsa. Ya san yadda zai na tsar mutane sosai da sosai gaskiya. Sa kan ya sa Malam Albani Zaria shine malamin da nake so a fannin addinin Musulunci. Idan ka zo kuma fannin makaranta kuma malamai na boko, ina da wani malami da na bar sa a makaranta wato JSS uku kenan. Wani malami ne wanda yake koyar da mu lissafi. Ana kiransa da malam shamsuddin ƴa ɗaya daga cikin malamai da nake son su a gaskiya a makaranta kenan wanda na bari. Sannan kazo ta fannin rayuwa ma'ana ɓangaren finance da kuma ɓangaren sanin kuɗi malamin da nake sonshi sosai da sosai shine wani wanda ake kiransa da Ahmad xm kwararrene ɓangaren crypto currency na yau da kullum wanda ya shafe wanda ake biya da kuma wanda ake yin sa kyauta kawai.